Eh to abincin da nake ci da safe ya dai in na tashi kullum ɗanwake ne nake samu in ci in taɓa, ka mu jira kafin nan da yamma tayi. Amma in da safe kullum gaskiya ɗanwake ne nake ci. Ina cin ɗanwake sosai.

Ina jagorantar mutane ba chuta ba, chutarwa. Ina shugabantar su, suna jin daɗin shugaba. Ina jagorantar su sosai ba ƙyashi ba, tsangoma. Muna zaman amana dasu. Daidai gwargwado.

Duka shafin shagon da na fi zuwa shine shagon zuwa sai da kayan abinci saboda ka san mun sun ce fane. Muna zuwa shagunan da ke kai muna yin cefene, mu je mu sai irin su shinkafa kayan dai da zamu ci shine. Abin shagon girkin shop rite, irin wannan sayan kayan ɗinnan kam to daga sallah sai sallah, ai.

Eh ina cin tafarnuwa. Ka san yana maganin sanyi? To don haka saboda haka nake ci, zan kula da lafiyata. Tun canyi sanyi banzan abun ne ina cin tafarnuwa sosai. Wani kuma yana sa a daka mun su su zama yaji, ina sa cikin abinci na ina ci. Yana maganin sanyi, maganin sanyi ne mazaran wannan.

Eh, ina fara aiki tin daga ƙarfe takwas. In na fita aiki, shago kenan, daga ƙarfe takwas ni da komawa gida sai ƙarfe goma sha ɗaya. Nan zan koma gida. Kaga na fitowa da safe ƙarfe takwas dai, to ni da komowa gida sai ƙarfe sha-- ƙarfe goma ko sha ɗaya.

Eh ina addu'a kullum ina gode wa Allah. Dole na kullum inna yi sallah sai na yi addu'a. Kowace sallah asuba ne azahar laasarne magriba ishai ne du ina roƙon allah ya yafe min ƙura kuraina wa ƴanna sani da wanda.